Ku gaya mana lokacin da abinci bai yi kyau ba. Akwai shekaran da suka zo, abinci bai yi kyau ba, kamar noma da akayi, an samu matsatsalu da dama sabida ruwan sama bai yi saurin zuwa ba, sannan kuma takin da aka siyar ma suma basu yi ba, shiyasa an sha wahala sosai abinci bai yi kyau ba.

A ganin ku me gaskiya take nufi? Gaskiya tana nufin abu mai kyau kuma ya kasance gaskiyar ka ta nuna ka a ko'ina. Sannan kuma gaskiya abu ne mai wuya amma dai mutum ya daure ya riƙe gaskiyar shi ba zai taɓe ba, ba zai sha wahala a rayuwa ba. Sannan kuma in kana da gaskiya, yaran ka ma za su so su yi koyi da kai.

Adashe yaya yake aiki? Ku bamu labarin naku ko na wanda kuka sani. Adashe yana da matuƙar amfani sabida idan kana so ka sayi wani abu wanda yake da tsada kuma ba ka da wannan kuɗin a wannan lokacin, to shi ya sa mutum yake shiga adashe. Yana zubi, yana zuba kuɗi, kuɗi ana, in ya zuba kuɗi sai a ce ga wanda zai kwasan, na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida, na bakwai har a zo kan mutum, idan kai ne za ka kwashi na farko, za a kwasa kuɗin gaba ɗaya a ba ka a hannunka. Idan kuma kai za ka kwashi na ƙarshe, za ka ci gaba da zubawa har a zo kan ka, ka kwashe, ka je ka yi sabgogin gaban ka.